Kundai san ba a jefa dutse a gida mai gilashi ko? Kana iya jefa dutse nesa? Indai kana nan ke dai mai jefa dutse ne. A daina jefa dutse da nisa. In kuma kai mai iya jefa dutse a nesa ne, in kana jefa dutsen nan ka yi hatara, ka yi hankali kada ka je ka jefa dutsen nan ya buge wani ko ya buge wata. Ana ganewa ko? Jefa duwatsu ba abu ne da ake yi a kullum ko a wani lokaci ba ko kuma a wuraren da mutum ya gada ma ya jefa. A'a, indai za ka jefa duwatsu ka nema inda ka san ba yara ko ba abin da zai iya fashe fashewa. Kun gane ko?

Kun dai san zubar da shara a inda ya kamata yana ƙara ma mutum lafiya ko? Yaya kake zubar da shara? Kana zubar da shara a ko'ina da ka gan dama ne ko kina zubar da shara a ko'ina da kikaga dama ne? Shara ba abun da za'a zubar da shi a kowane wuri ba ne a'a. In dai kana da shara ya kamata ka samu itan kwandon shara. In ka yi shara ka kare ka kwashe sharan ka, ka je ka zubar da shi a cikin kwandon shara. In ka zubar a cikin kwandon sharan masu kwashe shara wanda gwamnati ta ba su wannan aiki, za su zo su kwashe shi daga wurin su je su zubar da shi a inda ya kamata. Ba shi da kyau a ce wai ana zubar da shara a ko'ina saboda lafiyan jikinmu. Muna zubar da shara duk inda muka gan dama zai samu kanmu samu lafiya a jikinmu. Amma in kana zubar da shara a inda ya kamata, kai ma za ka samu lafiya.

Shin kun san dai mata sun ci kason zuwa kasuwa ko? Yaushe kake zuwa kasuwa? Kullum kake zuwa kasuwa ko kuma kana da wani rana a sati da ka sa wai shi za ka dinga zuwa kasuwa. Akwai kasuwa kala kala. Akwai kasuwa mai ciwo ranar Lahadi, akwai na ran Juma'a, akwai ran Asabar, akwai ran Laraba da sauran su. Yaushe kake zuwa kasuwa? Wato ni dai ran Laraba nake zuwa kasuwan Laraba. Duk wata Laraba shi nake zuwa kasuwa na. Amma kai fa, yaushe kake zuwa siyayyan ka?

Kana sanya hulla ko kuma kina sanya hulla. Kun dai san hulla abu ne da mu ƴan Arewa muna so sosai. To kuma duk wanda kaya da ka sa, ar in ka sa kaftan ne sai ka sanya hulla. Ka san ya na bada armashi da kuma sa mutum yayi kyau sai ka gan ka fita tsab tsab tsab ka fita kana da kyau kana wulkiya. Hulla abu ne na mu ta nan garin kun gane ku? To in muna sa kaya mu dinga kokari mu sanya hulla. In mun sanya hulla kayan mu ya fita da kyau.

Shin ka taɓa ji aka ce wai ranar biyan albashi rana haushi ce? To, me kake ji ranar biyan albashi? Kana jin daɗi ne ko kuma kana jin haushi ne? Wayan su suna jin daɗi dan sun samu kuɗin da sun kashe da kuma su biya wayan su bukatansu. Wayan su kuma suna jin haushi saboda kamun ma kuɗin su zo, kamin ita albashin su zo kuɗin ma sun ƙare a wayan su ababai. Saboda haka ranar biyan albashi ina so in sani ku gaya mun kuna jin daɗi ne ko kuma kuna cikin masun jin haushi?

An ce ajiyan kuɗi a banki yana da kyau, ko ba haka ba? To shi yasa ina tambayoyin ku yaya kake ajiyan kuɗi? Kana ajiyan kuɗinka a banki ne ko kuma a gida ne ko kana ba ma wani ne yayi maka ajiya? Ajiya da kuɗi a banki yana da kyau, yana da mahifanci saboda ka san kuɗinka na nan, ba wanda kuma zai iya zo ya taba ko kuma ya dauka maka kuɗi da ba saninka ba ne. Ko kuma in ka ba ma wani ne da ka yarda da shi, ka dai san mutum zai iya ce ai baka ba shi kuɗi ba. Saboda haka in dai kana da kuɗi, yaya kake ajiyan kuɗinka? Mu daga kokari mu daga ajiya kuɗi a inda mun san lokacin da zamu nema kuɗin nan za mu same shi.

Shin kun de san hawan lift wancan ɗan jin daɗi ne ko kuma ana ganin hawan matakala kamar wahala ne ko ba haka ba? To wai kai kana finson hawan matakala ce ko kuma ka fi son hawan lift? Wanne ka fi son? Hawan matakala mun gan shi kamar wahala ce saboda mun ta hawa mu ta har mu kai sama. Amma wani lokaci yana da kyau ka hawa matakalan nan dan kana yi ma jikinka, kana yin exercise ne a jikinka. Kuma exercise yana da kyau a jikin ɗan adam. Amma kin ga ka ga hawan lift din nan in ka hawo kawai kamin ka sani zai kai ka inda za ka je ba za ka wani shan wahalan tafiya ba.

Ice cream abu ne mai daɗi ko ba haka ba? To wane irin ice cream kake fi so? Ka san dai ice cream akwai kala-kala. Akwai sub-- um, me ake kira suna flavor kala-kala ta ice cream. Akwai chocolate, akwai vanilla, akwai strawberry, akwai pineapple, akwai apple, kala-kala ire-iren su. To wane ice cream ne ka fi so? Wanda ana sa shi a roba ce ko kuma wanda yana da biscuit ne ana ɗinsa a jikin biscuit ɗin sai ka riƙe ka lashe sai ka ci biscuit ɗin ne? Wanne kin fi so? Wanne ka fi so?

Damuwa abu ne da bu a yanayin mu na mutuntaka ba za mu iya rabo da ita ba. Kun dai san da wannan ko lokacin da kake jin damuwa me kake yi? Me kike yi? Kina firgita ne ki ji tsoro, ki yi kuka, koya ne kike yi a lokacin da kike jin damuwa? In kike ji ko in kike ji ko kake jin damuwa, wani lokaci yana da kyau ka yi magana da wani ko ka yi magana da wata saboda za su iya taimake ka a lokacin damuwanka. Kama bari damuwa ta dame mu, a maɗi kai mu ga hallaka.

Kun dai san a lokacin sanyi yana da kyau a sa safa ko? Kana san ya safa kullum ko a lokacin sanyi ne kawai? Wayan su ma basa iya sa takalmi indai ba da safa ba. Safa na da kyau, yana tare sanyi kuma in ba ma tare sanyi ba. In ka yi wani irin, in a kwai wadance kayayyakin da za ka sa in ka sa safa, sai ka gan ka fita da kai ka fita smart. To wane irin kana san ya safa a kullum ne ko kana da wayansu lokaci da kana sanya?

Kunde, san inda kayan zaki na da amfani, haka ma kayan gishiri na da amfani a jiki. Wanne ka fi so? Kayan ɗaɗi ne ko kuma kayan gishiri? Amma a nan kaman Arewacin Najeriya, yawancinmu mun fi son kayan zaki. Muna son sigari sosai, kome dai da sigari. To, in dai ana cin sigari a daga hankali, ba kome bane za diga sa mata siga ko kuma a ta lapta siga. A'a, wani lokaci ma mu koma mu ɗan ci gishiri, koma gishirin ma ba wai za muu cika shi ba. Mu daga cin kome moderate moderate, ai ƙun gane ai.